Kana fi jin daɗi a yanayi mai sanyi ko mai zafi? Shin kana son rana mai haske ko gajimare mai laushi? Yaya yanayi ke shafar yanayin zuciyarka da aikinka? Wane yanayi ke sa ka fi natsuwa da tunani? Yanayi wani muhimmin ɓangare ne na rayuwar ɗan adam. Ba wai kawai game da zafi ko sanyi ba ne. Yanayi na shafar lafiya, tunani, aiki da jin daɗi. Lokacin da aka tambayi mutum wane irin yanayi kake fi so, tambayar na buɗe kofa zuwa, zuwa mahim, zuwa fahimtar yadda yanayin muhalli ke tasiri ga halaye da motsin zuciya. Wasu mutane suna jin daɗi sosai a yanayi mai sanyi. Sanyi na iya kawo natsuwa da sauƙin nunfashi, musamman bayan zafi mai tsanani. A irin wannan yanayi, mutum na iya jan ƙarfi don tunani, karatu ko aiki mai zurfi. Haka nan, sanyi na rage gajiya da zufa, yana sa jiki ya ji daɗi. Amma ga wasu, sanyi na iya zama ƙalubale, musamman idan ya yi tsanani. Wannan yana nuna cewa yanayi mai sanyi na iya zama albarka ga wasu amma jarabawa ga wasu. Yanayi mai zafi yana da alaƙa da rayuwa, kuzari da motsi. Rana mai haske na sa mutane su fita waje, su yi aiki, su yi hulɗa. Wasu mutane suna jin daɗin zafi saboda yana ba su ƙarfi da wahala da walwala. Haka kuma, zafi na iya haɗuwa da abubuwa nishaɗi kamar iyo, hutu da tafiya, tafiye-tafiye. Sai dai kuma zafi mai yawa na iya kawo gajiya, rashin natsuwa da damuwa. Wannan yana nuna cewa yanayi mai zafi na buƙatar daidaito da kulawa. Rana mai haske na da tasiri mai ƙarfi ga zuciya. Yana kawo farin ciki da bege. Yana kuma taimakawa jiki samar da kuzari. Mutane da yawa suna jin daɗi rana saboda tana sa rana ta zama mai amfani da cike da aiki. Ga wasu kuma, daga wasu mutane, gajimare na da kyau na musamman. Yana kawo natsuwa, tunani da shiru. Wannan yanayi na iya dacewa da masu rubutu, masu tunani da waɗanda ke son zaman lafiya. Gajimare na iya sa lokaci ya ji, ya ji a hankali. Yana ba da damar tunani mai zurfi. Yanayi na shafar yanayin zuciyar kai tsaye. Wasu na jin farin ciki a rana, wasu kuma a gajimare. Wannan bambanci yana nuna cewa yanayi ba abune guda daya ga kowa ba. Yana da alaƙa da kwarewar tunani da halayen mutum. A wurin aiki, yanayi na iya ƙara ko rage aiki. Sanyi mai laushi na iya ƙara hankali da mai da hankali. Zafi mai yawa na iya rage ƙarfi da saurin aiki. Saboda haka, zabin yanayi mai dacewa yana taimakawa mutum ya inganta aiki da lafiya. Wani lokaci yanayi na haduwa da tunanin baya. Rana na iya tunatar da mutum hutu, wasa ko farin ciki. Sanyi ko gajimare na iya tunatar da shiru, karatu ko lokaci tare da kai. Wannan haɗin kai yana sa yanayi ya zama mai ma'ana fiye da yanayin jiki kawai. Yawanci mutane ba sa son tsanani. Ba sanyi mai sauri ba. Ba zafi mai sauri ba. Suna fi son daidaiton cin yanayi.

Kana jin dadi zuwa wuri kafin lokaci ya yi ko kana barin komai sai kusan lokaci? Mai kake ji idan ka makara? Idan ka makara, damuwa, nadama ko babu komai? Shin zuwa da wuri yana da alaƙa da tarbiya ko halinka na kashin kai? Wane tasiri zuwa da wuri, ko makare ke da shi a aikin ka, da dangantakar ka da mutane? Kana ganin lokaci abu ne mai tauri ko mai sassauci? Tambayar kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya, tana dauke da ma'ana mai zurfi fiye da yadda take bayyana. Ba kawai batun lokaci ba ne, batun ɗabi'a, tarihi, al'haki, da yadda mutum ke kallon rayuwa ne. Yadda muke mu'amala da lokaci na bayyana abubuwa da dama game da mu, irin mutanen da muke, yadda muke daraja wasu da yadda muke tafiyar da rayuwar mu. Mutane da yawa suna fifita zuwa wuri kafin lokaci. Ga irin waɗannan mutane, lokaci abu ne mai daraja sosai. Zuwa da wuri na ba su damar shirya kansu, nutsuwa da kuma guje wa gaggawa. Idan ka isa wuri da wuri, kana da lokaci ka yi tunani, ka tsara abin da za ka yi ko ka saba da yanayin wurin. Zuwa da wuri kuma na nuna ladabi da girmamawa ga wasu. Yana nuna cewa kana daraja lokacinsu, kuma ka ɗauki alkawari da muhimmanshi. A wurin aiki, wannan hali na iya ƙara amincewa da mutunci. A zamantakewa kuma yana ƙarfafa alaƙa. Sai dai kuma wasu lokuta, zuwa da wuri sosai na iya sa mutum ya ji kamar yana ba ta lokaci. Musamman idan sauran ba su shirya ba. Wannan yana buƙatar daidaito. A dayan bangaren kuma, akwai mutanen da ke zuwa a daga baya ko kusa da lokaci. Wasu na yin haka ne saboda halin rayuwa, wasu kuma saboda suna ganin lokaci abu ne mai sassauci. A wasu al'adu, zuwa da dan jinkiri ba a ɗauke shi a matsayin laifi ba. Musamman a tarurrukan zamantakewa. Wasu mutane suna jin cewa zuwa daidan lokaci ko bayan da lokaci na ba su damar rayuwa ba tare da matsin lambar ba. Ba su san jin cewa lokaci na binsu ko yana tilasta musu sauri. Duk da cewa zuwa a daga baya na iya zama abin fahimta a wasu yanayi, yana iya kawo kalubale. Rashin girmamawa wasu na iya ganin ka raina lokacin, ka raina lokacinsu. Damuwa, gaggawa na iya sa kuskure ya faru. Rashin dama, zaka iya rasa muhimman bayanai ko dama. Tasirin aiki a wurin aiki yawan makara na iya rage amincewa. Duk ba dukkan wurare da abubuwa ke buƙatar tsari iri daya ba. Akwai banbanci tsakanin wurin aiki da taro na hukuma. Zuwa da wuri ya fi dacewa. Tarurrukan abokai ko na iyali, ana iya dan sassauta lokaci. Lokutan gaggawa, zuwa ga da wuri na da matukar muhimmanci. Wannan yana nuna cewa hikima, hikima tana cikin fahimtar yanayi da yin abin da ya dace da shi. Yadda mutum ke tafiyar da lokaci na da alaƙa da halinsa. Mutane masu tsari da son shiri suna yawan zuwa da wuri.

Kana son sunayen maƙwabta ko ka dai gaisuwa kawai kuke yi. Yaya kake jin idan ka ga maƙwabci yana cikin matsala, kana shiga tsakani ko kana kaucewa? Shin kuna taimakawa juna a lokacin bukukuwa, rashin lafiya ko wata matsala? Me ke sa dangantaka da maƙwabta ta zama mai kyau ko ta lalace? Dangantaka da maƙwabta wani muhimmin bangare ne na rayuwar al'umma. Ko mutum yana so ko bai so ba, maƙwabta su ne mutanen da suke fi kusa da mu a rayuwar yau da kullum. Suna gani mu a lokutan farin ciki da na kunshi. Suna jin hayaniyar mu kuma muna jin tasu. Saboda haka tambayar yaya dangantakarku da maƙwabta take tana da zurfin ma'ana sosai. Maƙwabci ba kawai wanda ke zauna kusa da kai ba ne. Maƙwabci shine wanda kuke raba muhalli da shi, kuke shan ruwa daya hanya daya ku wutar lantarki daya kuke fuskantar irin yanayi daya ruwa, taro, hayaniya da tsafta. Saboda haka dangantaka da maƙwabci na shafar jin dadin rayuwa kai tsaye. Idan dangantaka da maƙwabta tana da kyau, rayuwa tana saukaka. A irin wannan yanayi ana gaisuwa da murmushi, ana girmama juna, ana taimakon juna a lokutan bukata, ana warware matsala cikin natsuwa. Maƙwabci mai kyau na iya zama kamar ɗan uwa. Idan ka yi tafiya zai iya lura da gidanka. Idan ka yi rashin lafiya zai tambaye ka. Wannan irin alaƙa na gina amana da zaman lafiya. Ba lallai ba ne kowa ya zama aboki na kud da kud da maƙwabcinsa. A wasu lokuta girmamawa kaɗai ta isa. Wannan na nufin ba hayaniya a lokutan hutu, tsaftace wuri da kowa ke amfani da shi, kaucewa shiga harkar da ba ta taka ba, yin magana cikin ladabi idan matsala ta taso. Wannan irin dangantaka na kare zaman lafiya ko da babu kusanci sosai. Akwai abubuwa da dama da kan lalata dangantaka da maƙwabta. Hayaniya ba tare da la'akari da wasu ba, rashin tsafta, maganganu, rashin mutunci, suma ba ki yi cikin abin da bai shafi ka ba, rashin gaskiya ko yaudara. Idan aka bar irin waɗannan matsaloli ba tare da magance su ba, suna iya haifar da ƙiyaya da rashin zaman lafiya. Saɓani tsakanin maƙwabta abu ne na yau da kullum amma yadda ake magance shi shine ke bambanta al'umma mai lafiya da wanda ba ta da lafiya. Hanyoyin magance saɓani sun haɗa da tatonawa cikin natsuwa, sauraron juna ba tare da hukunci ba, neman sasanci daga manya ko shugabane unguwa idan ya zama dole. Magana cikin ladabi na iya haka hana ƙarami saɓani ya zama babbar matsala. A wuraren da maƙwabta ke da ƙyaƙyawar dangantaka, tsaro yakan fi ƙarfi. Mutane na lura da juna, suna samar da juna abin da ba su yarda da shi ba suna kuma kare unguwa tare. Waɗannan haɗin kai na rage laifi da tsoro. Yara na koyon halayen zamantakewa ne daga abin da suke gani. Idan sun ga iyayensu suna girmama maƙwabta, suna gaisuwa da ladabi, su ma za su koya haka.

Wurin aikinku yana da tsari da tsafta? Kana jin daɗin yanayin wurin aiki ko kana jin matsin lamba? Yaya huldarka da abokan aiki da shugabanninka take? Shin wurin aiki yana taimaka maka ka yi aiki da kyau ko yana hana ka? Me kake so a canza domin wurin aiki yafi kyau? Tambayar yaya wurin aikinku take ba tambaya ce mai sauki ba. Tana taɓa yanayi, tsari, dangantaka da jin dadin ma'aikaci. Wurin aiki shine inda mutum ke shafa babban bangare na lokacinsa. Yana amfani da basira da karfinsa don samar da abin da zai amfane shi da al'umma. Saboda haka, yadda wurin aiki yake na da tasiri kai tsaye ga aiki, lafiya da nutsuwar zuciya. Yanayin wurin aiki na nufin yadda wurin, wurin yake a zahiri, a zahiri, gini, haske, iska da tsafta. Wurin aiki mai tsafta da tsari yana kara natsuwa da mai da hankali. Idan ofis ko masana'anta na da iska mai kyau da haske ishashshe, gajiya na raguwa, ido da jiki na samun sauki. Idan kuma wurin aiki ya cika, ya cika hayaniya, zafi ko ƙazanta, hakan na iya rage ƙwazo da saukin aiki. A irin wannan yanayi, ma'aikaci na iya yin aiki ne kawai don cika alkawari ba don jin daɗi ba. A wurin aiki mai kyau yana da tsari da kayan aiki da suka dace. Tebur, kujera, kwamfuta, kayan aiki ko injina idan suna aiki yadda ya kamata suna taimakawa ma'aikaci ya yi aikinsa cikin sauki. Rashin kayan aiki ko lalacinsu na iya haifar da ɓata lokaci, damuwa da rage inganci. Tari kuma yana nufin sanin abin da za a yi, lokacin da za a yi shi da yadda za a yi shi. Idan tsari ya bayyana, rikicewa na raguwa, aiki na tafiya lafiya. Daya daga cikin abubuwan da suka fi shafar wurin aiki shine dangantaka tsakanin mutane. Idan akwai girmamawa, haɗin kai da sadarwa mai kyau tsakanin abokan aiki, wurin aiki yana zama mai daɗi. Ana taimakon juna, ana raba ilimi kuma ana warware matsala tare. Idan kuma akwai irin rigima, hassada ko rashin fahimta, ko da wurin yana da kyau a zahiri, aiki na iya zama mai wahala. Wannan yana nuna cewa mutane su ne zuciyar wurin aiki. Yadda shugabanni ke tafiyar da wurin aiki na da tasiri sosai. Shugaba mai sauraro, adalci da kulawa yana ƙarfafa ma'aikata. Idan ma'aikaci ya ji ana daraja shi, yana kara ƙoƙari da aminci ga aiki. A kasan haka, shugabanci mai tauri ba tare da fahimta ba na iya haifar da tsoro, rashin sha'awa da gajiya. Wurin aiki mai kyau yana buƙatar shugabanci da ke haɗa doka da tausayi. Wurin aiki ya kamata ya kula da lafiya da tsaro. Wannan na nufin gujewa haɗari, samar da kayan kariya idan aiki na da haɗari, tabbatar da hutawa da lokutan aiki masu ma'ana. Idan ma'aikaci bai ji lafiya ko tsaro ba, ba zai iya yin aiki da zuciya daya ba. Tsaro da lafiya su ne ginshiƙan aiki mai ɗorewa. Ba zahiri kaɗai ba, wurin aiki yana da.

Wani irin yanayi kake shiga da zarar ka ji an biya albashi? Farin ciki, sauƙi ko tunani mai nauyi? Shin albashi yana isar maka da buƙatunka ko kana yawan jin kamar bai isa ba? Me kake fara tunani akai, biyan bashi, bukatun gida ko adanawa? Yaya ranar biyan albashi ke shafar dangantakarka da aiki da rayuwa? Shin ka taɓa tunani albashi a matsayin lada, haki ko alhakin da ya zo da nauyi? Ranar biyan albashi rana ce mai nauyi a zuciyar ma'aikaci. Ba wai saboda kuɗi kaɗai ba amma saboda ma'ana, ta ƙokari, hakuri da lokaci da aka kashe wajen aiki. Tambayar me kake ji ranar biyan albashi tana bude tattaunawa mai zurfi game da darajar aiki, tsari na rayuwa da yadda mutum ke tafiyar da bukatunsa. Ga mutane da yawa, abin farko da ake yi shi ne farin ciki da sauki. Wannan farin ciki na fitowa ne daga sanin cewa kokarin da aka yi ya sami lada. Sauki kuma na zuwa ne saboda matsayin tunani ya ragu. Ana iya biyan haya, sayan abinci ko cika wasu buƙatu da ake jinkirta. Wannan jin dadi na iya zama mai sauki ko mai ƙarfi, ya danganta da halin da mutum ke ciki kafin ranar. Idan an shafe kwanaki ana gidi gidi kudi, ranar biyan albashi na zuwa kamar iska mai sanyi bayan zafi. Bayan farin ciki, sau da yawa tunanin alhaki na biyo baya. Albashi ba kuɗi bane kawai, alhaki ne. Akwai jerin abubuwa da ke jiran biyan kuɗi, bashi, kuɗin makaranta, wutar lantarki, ruwa da sauran bukatun gida. Wannan tunani na iya rage farin ciki amma yana nuna hankali da tsari. Ga wasu, ranar biyan albashi rana ce ta lissafi. Nawa zan kashe? Nawa zan adana? Nawa zan barwa gobe? Wannan lissafi na iya zama abin damuwa amma kuma hanya ce ta kula da rayuwa. A zuciyar mai-- a zuciyar ma'aikaci, albashi yana wakiltar lada, lada ga tashi da wuri, jure gajiya, cika alkawari da fuskantar kalubale a wurin aiki. Idan albashi ya dace da kokari, mutum na jin ana daraja shi. Wannan jin daraja na ƙara ƙwazo da aminci ga aiki. Amma idan albashi bai dace da wahala ba, ranar biyan albashi na iya zama rana ta tunanin ƙorafi. Mutum na iya tambayar kansa, "Shin wannan ya dace da abin da nake yi?" Wannan tambaya na iya zama farkon neman canji ko ingantawa. Yadda mutum ke ji ranar biyan albashi na da alaƙa da darajar kai. Idan mutum na jin yana samun abin da ya dace, yana ƙara yarda da kansa. Idan ba haka ba, yana iya jin ƙasƙanci ko rashin gamsuwa. Wannan ba, wannan ba yana nufin darajar mutum ta dogara da kuɗi kaɗai ba amma gaskiya ne cewa albashi na taka rawa wajen yadda mutum ke kallon kansa a cikin al'umma da iyali. A gidaje da dama, ranar biyan albashi rana ce ta tattaunawa da shiri. Ana tara sayayya, ana tattauna bukatun yara, ana yanke shawara, adanawa ko taimako. Wannan rana na iya kawo haɗin kai amma kuma tana iya kawo saɓani idan buƙatu.

Me yasa kake fi zuwa wannan shago? Farashi, kusanci ko amana? Kana zuwa shago ne kullum ko a lokuta na musamman? Yaya mu'amalarka da mai shago take? Shin shagon yana sauƙaƙa maka rayuwa ko yana ƙara maka wahala? Wane tasiri shagon da kake ziyarta ke da shi a kasafin kuɗinka? Tambayar wane shago ka fi zuwa na iya zama mai sauki a gani amma tana ɗauke da ma'ana mai zurfi. Shago ba kawai wurin sayayya ba ne, wuri ne na hulɗa, amana, tsari da ɗabi'a. Yana yadda mutum ke zabar shagon da yake ziyarta yana nuna yadda yake tafiyar da rayuwarsa ta yau da kullum. Mutane da yawa suna fi zuwa shagon da ke kusa da gidansu. Kusanci na rage wahala, lokaci da kuɗin sufuri. Idan shago yana kusa, mutum na iya fita ya sayi abin da yake bukata cikin sauri ba tare da shiri mai tsawo ba. Wannan sauƙin yana da muhimmanci musamman a rayuwar yau da kullum inda lokaci ke da daraja. Kusanci kuma yana ƙara yawan ziyara ko da sayayya kaɗan ce. Shago na zama wani bangare na rayuwa kamar yadda ake zuwa wurin ruwa ko masallaci. Wani muhimman dalili na zabin shago shine farashi. Mutum na fi zuwa shagon da farashinsa ya dace da aljuhunsa. Ko da shago yana da nisa, idan farashi ya yi sauƙi, mutane na iya zabar tafiya can. Farashi mai kyau ba yana nufin mai araha kaɗai ba, yana nufin daidaito tsakanin farashi da inganci. Idan kaya sun dade kuma sun yi amfani, mutum na jin ya yi sayayya mai kyau. Ingancin kaya yana gina amana. Idan shago yana sayar yana sayar da kaya masu kyau, abinci sabo, kaya marasa lahani, mutum ya mutum na komawa can akai akai. Amana tana sa mutum ya saya ba tare da tsoro ba. Yana sanin ba za a yaudare shi ba. A wasu lokuta amana tana fitowa ne daga sanin mai shago. Idan mai shago yana gaskiya, yana auna kaya daidai, yana magana cikin ladabi. Wannan na ƙara sha'awa sosai. Mu'amala mai kyau na iya sa shago ya zama abin so. Gaisuwa, murmushi da ladabi suna sa sayayya ta zama mai daɗi. Wasu lokuta mutum na iya zuwa shago ba don kaya kaɗai ba har ma don jin daɗin mu'amala. Idan mai shago yana sauraron bukatarka, bukatarka, yana ba da shawara ko yana fahimtar halinka, shagon na zama kamar wuri na saba ba kawai kasuwa ba. Shagon da ke da nau'ikan kaya daban daban na ja hankalin mutane. Idan mutum zai iya samun abubuwa da dama a wuri ɗaya, hakan na rage yawan zirga zirga. Wannan ya fi dacewa ga mutanen da ke da aiki ko gagawa. Banbanci kuma na ba mutum damar zabi, ya gwada sabon abu ko ya tsaya a kan abin da ya saba. Shagon da mutum ke fi zuwa yana da tasiri kai tsaye ga kasafin kudinsa. Idan shago yana da tsari da farashi masu kyau, mutum na iya kula da kudinsa yadda ya dace. Idan kuma shago yana ƙarfafa barna kaya masu tsada ba tare da bukata ba, kasafi na iya lalacewa. Saboda haka zabin shago ba kawai.